Kana amfani da sauro net? Eh, ina amfani da sauro net saboda a nan ƙasar Hausa especially zance kamar Najeriya ke nan, akwai sauro. To datti da muke yawan samu a nan ba tsabta sosai. So dole muke kwana a cikin, a cikin sauro net to prevent ourself from malaria ke nan. So ina amfani da shi sosai sosai. Bamma wasa da shi. Sosai sosai ina amfani da shi saboda mun ma kwana a ciki muka ƙare balanta na ba mu kwana a ciki ba. So muna amfani da shi to prevent malaria, ah mosquito bites. So sosai ma sosai. Haya zama kamamma dole ne in na kwanta ban sa shi ba. Ko mun daren sai na tashi na kunna.

Ina kake ajiye hotunan wayanka? Ina ajiye hotunan wayana a cikin waya. Nakan masu creating file nasu, kamar su gallery, photos, saver photos, my photos. Ga yi nan dai, nakan samu suna daban-daban, amma a cikin waya at times ina ɗiban hoton da is very important to me in kai kaman system dina. So ina saving hotunan so sai a system ma. Kuma ina, lokacin da nake using iPhone, nakan yi save hoton a cikin iCloud dina.